Lokacin da nake jin damuwa, abin da nake ji ne na kan samu. Fina-finai masu ban dariya, masu ban dariya kala-kala ko kuma wasanni masu wasannin ban dariya ko fina-finai masu ban dariya ko kuma masu wasannin ban dariya. To shi nike samu in yi ta kallo ina cikin damuwa. So da ya ye mun damuwa nan, na yi kallo ina dariya ina samun nishaɗi, ya ishe ni. To su suke ya ye mun damuwa. Ni wannan su ne maganin damuwa na. Sabama ba na kowane yare zan iya samu na Hausa ne, na Turanci ne, na Inyamuranci ne inda za'a bada dariya ko kuma masu wasannin ban dariya ko nawa ne iri ne. In kalla saboda in sha dariya to shi ne maganin damuwa na kuma yake ya yi mun damuwa na. E shi ne maganin damuwa na.

Eh, gaskiya ni ban cika san miya mai zafi sosai ba. Na fi san miya mai shiba me sanyi ba, shi ba mai zafi bana so da ni miya mai zafi sosai. Na damu na miya ko mai sanyi shima bana son shi. Miya dai shiba mai sanyi ba shi kuma ba mai zafi ba. To miyan da na fi so kenan ba mai sanyi ba mai tsaka-tsaki. Dan dai ko ya yi sanyi za a ɗumama shi in ya yi zafi kuma za a ɗan jira shi, za a ɗan, za a ɗan ba shi, a ɗan sa shi. A warmer ya dan yi warming kaɗan kami in ci in kuma yi zafi da yawa za a ɗan ɗumama shi kaɗan ya ɗan yi zafi kami in yin amfani da shi. Gaskiya bana son miya mai zafi bana son miya mai sanyi. Na fi son tsaka-tsaki, ɗin sanyi sanyi zafi zafi.

Ina gaishe da mutane bana sosai kuwa. Yaro da babba, dum mana gaisa tare da su lafiya, lafiya. Wanda na sani da wanda ma ban sani ba. Na taɓa gani da wanda ban taɓa gani ba duk muna gaisuwa. Zuwa shi gaisuwa na da kyau. Na gaishe da mutane, su ma in su za su gaida kai. So na, ina gaishe da mutane kowa da kowa wanda suka kamata in gaishe da su. Su ma wanda ya kamata su gaishe da ni suna gaishe da ni. So ina gaishe da mutane. Lamun lafiya ba faɗa ba kowa mu gaida mutane su ansa. Ni ma na gaishe da su su ansa kowa ya dinga ansa juna. So na gaishe da mutane lafiya, lafiya su ma suna gaida ni lafiya, lafiya. So na gaisuwa sosai fiye da inda nike zata.

Yanda nake yi in de ba ruwa babu wuta lantarki. Inda aiki nake yi, ina sayar da aiki ne, an kawo wuta unguwa. Da daddare ne, sai na kunna hasken tocila ko kuma hasken waya saboda inga abin da nake yi. In kuma sai na jira an kawo wutan ne, to sai na jira an kawo wutan lantarkin. Amma dai mafi akasari de na fi jira ne an kawo wuta. Indai bawanda ya kama dole ko kuma abin da nake yi na wuta, sai na kai jan ba, janareta ba, an ta da shi an min ba. Zan jira wuta ne. Kuma da daddare ne ina abu, zan kunna hasken tocila na, ko kunna hasken tocila na me caji ko kuma bab ɗina me caji ko kuma in kunna waya na da zarar ba wutan lantarki da daddare ke nan. Ba aiki nake ba, haske kawai nake gani.

Gaskiya bana amfani da wani ajiya a yanar gizo zan saboda ban ma saba ajiye wa ba. Bana ajiya a ranar gizo, ballantana yin amfani da shi. Inde ajiya na shine a banki, a banki duk wani wallet wallet ɗina na yanar gizo babu ko sisi a ciki. Na riga na kwashe da dalolin duk na siyar, na yi amfani da kuɗin su. So ina amfani da shi da amma yanzu gasksiya na daina ajiya, ni bana ajiya saidai yin amfani da abin da na samu a cikin yanar gizo. So gaskiya ni bana ajiya a yanar, a yanar gizo bana ajiya. Abin da na samu a ciki saidai in kwashe in siyar, in siya abin da zan siya da shi, inyi amfani da shi. So bana wani ajiya a yanar gizo. Ni ajiya na saidai a banki.

Muna kula da shi sosai fiye da yadda aka yi tsammani. Gaskiya baƙara mun kula muke yi da shi ba. Dare da rana muna kallon shi don so da kar wani abu ya sa mashi. Kada ba ma san wani abu ya sameshi, muna duba shi ya ɓule bai ɓule ba, me yake faruwa. Duk wani abu da dai ta zai ta muna biya shi muna duba shi saboda masa, kullum yana cikin mu. Ba abin da ya faru da shi don saboda yana da babbann hatsari. To ba ma wasa da kula da shi. Duk munsan yana da babban hatsari sosai to ko da wane lokaci muna duba shi mu ga ko akwai wani matsala, akwai wani matsala sai mu duba shi.

A'a, ina da dabbar gida kuwa, dabbobi ma kuwa na gida. Ina da tantabaru na gida, ina da kajin gida, ina da zabin gida, ina da talatalon gida da kaza na gida. Ina da su dub ba abinda du wani abu na gida ina da su. Ajiye, ina da akuyan gida ma ina da su na gida. Ba na daji ba, ina da su na gida. Kaji tantabaru dhk sauran su, hadda agwagi din na gida ina da su ba na daji ba ina da su.

Ina so bana so sabida ko na kalla faɗuwar rana ko ban kalla ba rana zai faɗi zai kuma tashi. So ni kallan faɗuwar rana ko ba kalla bana sa sai dai in ya zo. Na ga lokacin da rana ya faɗa a gaba na ne, shikenan amma gaskiya bana saya inyi ta kallon faɗuwar rana sai naga da ranar ya faɗi. So na da aikukuwa da yawa da zanyi bana kallon faɗuwar rana ba. Sani bana son kallon faɗuwar rana, in ya faɗi ya faɗi. In ya faɗi a gaba na to na gan rana ya faɗi. Ina aiki ko wani abu a waje, wanan daba. Amma in ta kallon faɗuwar rana ban da wannan lokacin da zan dinga sayawa ina ta kallon faɗuwar rana. So bana kallon faɗuwar rana.

A'a gaskiya ba na amfani da matashin waya saboda an banda lokacin amfani da shi gaskiya ya bana amfani da kai. Amfani da wani matashin waya saboda ni ba na son shi, ba na son amfani da shi danni baya burgeni. To ni ba na amfani da wani matashin waya, gaskiya ba na son shi. Saboda ba na son shi bansa ba da amfani da shi, ni baya burgeni gaskiya tau.

Aha gaskiya ni, duk wani abin sha indai ba wai guba bane ko kuma, ko kuma dai, ko kuma dai yana taɓa lafiyan mutum, duk wani abun sha, na lemun kwalba ne, na roba ne, da cikin Can ne, duk wani abun sha dai, gaskiya ina son su ba wadda bana so amma a ciki dai, na dai fi san Coke, na fi shan Coke. Ina shan Coca-Cola sosai, yana burge ni. Inna sha, ina jin daɗi fiye da yadda kake zato gaskiya. Ina son Coke kuma inna sha, yana burge ni gaskiya. Inna shan Coke sosai ɗanƙo, duk dadai bana son sha da yawa sabida an ce ko mai in ka sha da yawa yana taɓa lafiyar jikinka. So ina son Coke a cikin abin da nake sha amma ba shi kaɗai na fi so fiye da, amma duka ba wanda bana so, dukkansu duk ina son su. Amma dai indai wani abin kwal, kwalba ne in bana cutar wa bane, ina son shi. To amma indai na cutarwa ne bana son shi, amma dai na fi son lemun kwalba Coke kenan.

Bana rabawa, bana raba gun da nake kwallo a gu daya nake, bana raba rabe na gun amfani da yanan, sai dai kuma layi, ina raba raban layi gun da nake amfani da shi a yanar gizo, layis layika. Na amfani da layika daban daban gun shiga cikin yanar gizo, kamar amfani da sim MTN, amfani da Airtel, Toto guda biyun nan nakan ɗan yi raba raba akansu. Sabida gun da wanda naga Netwalk yafi ƙarfi, yafi kyau to nakan koma wancan. Inde irin wannan raba raba ne ina raba raba, amma idan ba inda babba wannan ba, gaskiya bana yi. Gaskiya bana yi. Amma kuma inda raba raba ne akan in samu Netwalk me ƙarfi a kowane abun na ina, ina koma can. Amma inda ba kawai bana.

Gaskiya ba na iya ɗinke tufafi, sabida ba aikina ba ne. Ban san wani abu ko da ɗinkin da na yi kawai ɗinkin yadin kujera lokacin ina aikin kujera. Amma yanzu ma da na daina ban ma iya wani ɗinki, ban iya hawa keke ba. Dan saboda ni ba tela ba ne. Tela ne yake iya hawa keke yayi ɗinki. Ko dai sai dai ma in ga anayi abokanai na, ina kallon su suna ɗinki. Amma ni gaskiya ba na yi, dan so da ba aikina ba ne, ba na ɗinki gaskiya. Ma dai ina kallo ana ɗinki ni ba aikina ba ne gaskiya. Gaskiya ba aikina ba ne ɗinki. To gaskiya ban iya ɗinki ba. Saidai in kalla ana yin ɗinki, da dai na yi ɗinki sannan ina aikin kafinta ina ɗinka yadin kujera. Shi ma yadin kujera amma ba tufafi ba. Na sawa ba gaskiya bana iya ɗinkin irin ɗakin tufafi gaskiya. Amma in dai yadin kujera ne shi ma da ni amma yanzu gaskiya ban iya ba.

Ya, ya, ya kake, ya kake, ya kake neman z iz izini hutu A'a ni gaskiya ni bana neman izinin hutu saboda ni ba aikin gwamnati nake ba, aikin kaina nake. Dan lokacin da-- dan lokacin da aikin ya zo zan yi aikin, sanda kuma zan zo yin aikin hutu zan yi huta Sanda kuma nake da aiki zan yi aiki. Ni bana neman wani izinin hutu saboda ni karan kaina, ni ogon kaina ne, sai dai sanda hutu ya kama zan yi. Sanda kuma aiki ya zo zan yi aiki. Bana neman hutu abin kowa. Ko da yaushe ni ina, ina aiki ne, ina aiki ne. In hutu ya zo hutu, in kuma aiki ya zo aiki. Bana neman izini da gun kowa.

Ba na rubuta na kashe kuɗi abin aiki. Duk kuɗin da na kashe, kuɗin da na samu kashewa nike wanda kuma ya kamata a ajiye, a ajiye wanda kuma ya kamata in biya buƙatu sai in biya buƙatu. Ba ruwana da wani rubuta kuɗin da nike kashewa ko kuma da nike samu. In na samu kuɗi kafani na wanda zan ci kamata yin amfani da shi na yi amfani wanda ya kamata kuma in siya ba zan siya ba. So haka nike amfani da kuɗi na gaskiya kashi kashi. Kuɗi na bana wasa da shi. Wanda na samu na kashe wanda ya kamata kuma a dai zan ajiye haka nike amfani da kuɗi na. To bana wani kashe kuɗi a gun wani aiki ko wani ba gaskiya. Haka nike yi da kuɗi. To da kuɗin da na samu bana rubuta bana kome in na kashe hakan shi in na kuna bana ne ajiye a ajiye. Wane ina rubuta komai na samu ana kashe a gun bana rubuta gun.

Ina iya, ina iya busa tsaki, tsaki ina iya busa tsaki-tsaki sabida abun da na koya ne, na iya shi sosai fiye da inda ake. Tsammani ina iya busa tsaki sosai ma ina busawa. Saboda ina iya, na koya shi sosai fiye da ma yanda ake tunane. Ba wani abu bane mai wuya ma wanda ko wanda za a iya nuna maka ma a yau-yau din nan za ka iya koya, za ka iya shi ba wani tare da wani sai ya ɗauko, ya ɗauko wani lokaci nan za ka abun nan ba. Ko ni a ganina ba wani abu bane mai wuya. Ko ni nama iya shi da daɗewa ko ma ban iya ba in an koya mun zan iya, ba lantana kuma daman na iya. So ba wani abu bane. Gaskiya na iya sosai, sosai. Kuma na koye shi. So na yi sau ɗaya ba sau biyu ba. So ba wani matsala bane in busa tsaki.

Muna cire takalmi a gida, gurin da ya kamata ko ina ma ko bayi muna cire takalmi, sai dai ina kama ko da yake ta'ai kaɗai kawai muke shiga takalmi amma gaskiya duk wayen su gurare mana ba ma shiga da takalmin gida. Takalmi na bakin ƙofa, bakin ƙofa muke ajiye takalmi. Saboda ni ina ganin ajiye takalmi a bakin ƙofa kamar wani tsafta ne. Rashin ajiye takalmi a bakin ƙofa ina ganin gaskiya ba tsafta bane. Daidai inda ya kai ba ƙazami bane dai ba haka zamu ka shiga da takalmi cikin ɗaki da za ka yi komai, ka yi komai, ka yi sallah. Wayen su abubuwa ne a ce kuma nan ne za ka shiga da takalmi. Ni a ganin na gaskiya shiga da takalmi har da rashin ƙazanta. Duk kaɗan da zamu shiga da takalmi shine bayi, bayin wanka ko bayin shiga ka je ka yi. Kashi shi kaɗai ne na san zan iya shiga da takalmi. Amma lallai shiga falo, uwarɗaka mun ajiye takalmi na nan a bakin ƙofa. Kowa na cire takalmin shi ne ajiye a bakin ƙofa saboda tsafta da kuma kiyaye lafiyan jiki. Da na ko ina ma gaskiya mu ba ma ajiye takalmi a bakin ƙofa. Amma ba ma shigar da takalmi kai muna ajiye shi ne a bakin ƙofa ko waye ya zo. Dan da ka ga takalmi a bakin ƙofa ka san daman. Nan ya kamata ka ajiye ko ba ko kowa ya zo. Muna cire takalma ne a bakin ƙofa aka mana.

Ni bana tattara ƙofa lokacin zama. Saboda in ka tattara ƙafa lokacin zama, ai ka hana mutane da yawa su wuce su zo su zauna kuma su ji daɗin ko kaima ba za ka ji daɗi ba. Ba za ka ji daɗin zama ba har in dai ka tattare wa mutane, tattara wa mutane ƙofa. Oh, gaskiya ni bana tattare wa mutane ƙofa. Ina barin hanya ne da kowa zai wuce saboda ba kowa yake so ma za'a ma magana. Matsayin ka dai mai hankali ya kamata ba za ka tattara, ba za ka tattara ƙafafu. Ba za ka tattara ƙafafu lokacin, ok za ka tattara ƙafafu lokacin zama saboda in ka tattara ba za ka ringa wawwake ke ƙafafuwa ba saboda za ka zauna. Dole za ka tattara ƙafafuwanka gu daya saboda ka zauna ka ji daɗin zama. Kaima kanka aiba raka wawware ƙafa kana zama ba. To yana da kyau in za ka zauna, ka samu ka tattara ƙafafuwanka sabida ka ji daɗin zama. Kaima ka san ka zauna da kyau a matsayin ka na mai hankali. Don dai mai hankali ya kamata ya zauna da kyau ne a matsayin tattara ƙafafun shi gu ɗaya. Ya haɗa ƙafafuwan shi, kar ya zauna ya wawwa ke ƙafa ya tattare wa mutane guri ko shi kanshi ma bai zai ji daɗin zaman ba. To yana da kyau ka tattara ƙafafuwan ka in za ka zauna. Yafi, yafi kai kanka ma ka fi jin daɗin zama kuma da yin abubuwan in ma aiki zaka yi ya kamata ka tattara ƙafafuwan ka. Da kyau ka fi jin daɗin zama ka ji daɗin yin aiki ba tare da samun wani matsala ba. Gaskiya, na fison in zauna da kyau in tattara ƙafafu a yayin da zan zauna saboda yafi daɗin zama. Ba wani takura, ba komai. Yafi daɗin zama zan tattara ƙafafu.

Eh wannan gaskiya ne, wayata tana daidaita haske da kanta. Sai inda ka zaɓa za ka iya kai ta haske. Idan dai dare za ka iya, za ka iya kunna haske mai gabaki da hawa uku. Haske kala uku take daidaita, sai wanda ka zaɓa wanda ya fi ma. In kana son haske ne ɗan madaidaci, zai haska ma. In kana son haske ne sosai sabida ka ga abu. Guraren yanayin gun yana da duhu sosai kuma yana da girma, hasken kuma ana soya haska ma sosai ne. Yau zai haska ma ka ga fayau komai kake so sa ko da lungu, za ka ga komai wanda bara a samu matsala ba. To in dai maganar gun gaskiya ce ne, waya na banda matsalar shi yana haska ko ina kuma za ka ga yayi kyau. Kai kanka ma za ka ji daɗin ganin shi gaskiya. Na san waya na saboda yana daidaita haske. Wanda matsala gun daidaita hasken waya na so. Ina jin daɗin daidaita hasken waya na. Ko ni kaina, na san daidaita waya na. Hasken waya na yana sani jin daɗi akwai sanda kuma nazo ina son ɗan daidai dare zan haska. In kuma ɗan ina son haske da yawa ne kuma zan kunna, to dai wannan daidaita haske nan yana burge ni. To waya na yana daidaita haske, haske kanta. Yana daidaita haske da kanta. Wana sa'an ma in kabarshi ma haske yawa zai rage. Yanayin gun da ya kamata ya ƙara haske ne wayan ta haske sosai don saboda ka ji daɗin amfani da ita, za ta ƙara haske da kanta. Inda kuma take so kake so ta dan daidaita haske da kanta ma za ta daidaita haske da kanta.

A ko wace rana ai mafi kyau ce, in ji a makonni ko wace rana. Ba wa na ranar da za ka ce ba rana wacce mai kai kyau. Duka ranakun suna da kyau. Ina son su, amma gaskiya na fi son ranar Juma'a. Na fi jin daɗin su. Ina farin ciki in ji an ce yau Juma'a ne. Ranar tana burge ni. Amma duka ranaku ne abuna masu kyau ne amma na fi jin daɗi a ranar Juma'a. Ranar, in ce kuma rana ne inda ta fi kowane rana albarka. So ranar Juma'a rana ne mai albarka wanda kowane musulmi yana jin daɗin wannan rana. Ban san sauran addinan ba. An yi na addinin na san kowane musulmi yana jin daɗin ranar Juma'a. Rana ce mai albarka gun shi, to kuma nima ina son tana yarda da haka. Ina jin daɗi rana ce mai albarka. Gaskiya ranar Juma'a ni a wajena shine rana mafi kyau a cikin a mako, a makonni gaskiya. Ranar Juma'a shine rana mai kyau a makonni. Ina tsarin kuma da rai na mana ji. Wani ranar Juma'a shine rana mai kyau a gunana. Ina son ranar Juma'a sosai a cikin makonni.

Aha, ni bana son, me kake so, mene ne kake son canzawa a wurin aiki? Eh, abin da nake son canzawa a wurin aiki, ba wani abu nake son canzawa banda kaman canza mashinana daga na manual zuwa automatic na zamani. Gaskiya ina son irin wannan ci gaban daga manual zuwa na zamani. Dan har yanzu ba wa na mashin ɗina da nake na, na zamani. Duka tsofaffin yayi ne, haka muke manage da su, manual muke amfani da su, muke aiki, muke rufe, rufe mukan ma asiri. Amma gaskiya, mu ni na fi son in canza zuwa na zamani. That's auto ko kuma electric. Dan haka kuma mashin ɗinmu da wansa manual ne, sai electric. Haka muke kiransa manual ko electric. Electric ɗin shine na zamani. Aha, ni bana son, me kake so, mene ne kake son canzawa a wurin aiki? Gaskiya abin da na fi so in canza a wurin aiki, wurin canzawa wurin aiki shine, shine mashin, mashina. Mashinan kuma ba wani mashina bane. Ina son canza mashin daga manual zuwa electric. Saboda ya fi sauƙin aiki. Na fi sa aiki sauri kuma da kyau, da inganci da kuma daraja. Kai kanka da kake yin aiki anfi ganinka da daraja idan kana amfani da electric. That's mean ba manual ba. Ya fi sa aikinka sauri kuma da kyau, da inganci. Ka fi jin daɗi da rage wa kanka wahala da samun sauƙin komai abin da zakayi a cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba. Gaskiya haka sai sa.

A abinda nake yi da safiya lokacin da na farka na farko dai shine in samu abincin breakfast in ci sannan kuma yau wara nawa na ma voice ne. Ya za a ɗauko shi din? Ɗauko shi kawai. Okay.

Tafiya da sauri na kamawa ta ke gaskiya. Tafiya na da sauri kamawa ta ke. Tafiya da sauri shine zanje shine in zan je wani abu wanda ya kamata in yi sauri, shi yasa nake tafiya da sauri. Amma kuma in ba dai wani abu ko wani uzuri ba, in je don in tafi ne, za ka ga ina tafiya na a hankali, a hankali banda matsala. Amma in dai wani abu ya kama zan yi wani abu, to za ka ga ina tafiya, tafiya da sauri. In kuma ba wani abu, ba wani uzuri, lafiya, lafiya, lafiya, a hankali zan dinga tafiya na sabida gudun matsala. Amma kuma in zan yi tafiya, a asalin yanayin tafiya na, ba sauri ba kuma ba a hankali ba. Tsaka-tsakiya haka nike tafiya na. Amma kuma in ka ga canjin tafiya, to wani uzuri ne ya kama wanda dole ya buƙaci dole ka yi saurin sabida ka sami abin da kake so ka cimawa. Saboda kaka samu akasin rashin samun abin da kake so. Amma tafiya na da sauri gaskiya kama ta ke. Amma ni ba mai tafiya da sauri-sauri bane kuma ba mai tafiya a hankali bane. Haka nike tafiya.

A'a ina kwana kullum muna a ɗaki. Hm, ita kaga ban kwana a kullum ba a ɗaki. To gaskiya zai wuya ba ka ga na kwanta a ɗaki ba. Ni kullum ina kwana ne a ɗaki sai dai kuma an na je gun aiki na yi overnight to shine baran kwana a ɗaki ko kuma a gida ba amma ni kullum, kullum ɗaki nake kwana. Zafi, lokacin sanyi, lokacin, lokacin ruwa, lokacin ma zafi ne ma da aka fi san wani yana kwana a waje saboda zafi. Ni gaskiya bana kwana a waje idan duk zafi ne ina cikin ɗaki. To ni kullum a cikin ɗaki nake kwana. To da ban ga abinda zai sa mu kwana waje an dai ba night zan yi ba. That's mean ina, ina aiki kenan ya waye amma ina ɗaki ko kuma in ban kwana a ɗaki da, ina gun aiki toh dai in dawo gida in kwanta. Gaskiya.

Ina bin ka'idojin aiki sosai ma kuwa. Saboda ni a guna, bin ƙa'idojin aiki yana sa ka samu ingancin aiki. Sannan kuma ka samu, ka samu natsuwa a gun aiki. Rashin bin ƙa'ida duk wani abu da aka ce ba ƙa'ida wuya ake sha. Duk wani abu da aka ce ba ƙa'ida wuya ake sha amma kuwa in akwai ƙa'ida kana bin ƙa'idoji ka huta makanka kuma ba zancen shan wuya gaskiya. Amma ko in aka ce baka aiki, sannan kuma in baka bin ƙa'idojin ai-aiki to gaskiya za'a samu aiki mara kyau. Za'a samu damuwa kai kanka ma ba za ka ji daɗi ba. Kana so ka samam ma kanka lafiya ko a ina gun aiki ko wane irin aiki ne. Ko ya kake aiki ko kai ne me aikin. Ko kaine ka dinga bin ƙa'idojin aiki. Ƙa'idojin aiki na da kyau yana sa ka samu aiki me kyau kuma ka samu ci gaba. Ƙa'idojin aiki ma kaman kana saman makanka ci gaban gun aiki ne. Amma rashin bin ƙa'idoji a gun aiki bare sa ka samu ci gaba a gun aiki ba. Kuma a shawarce yana da kyau ka dinga bin ƙa'idoji gun aiki saboda samun ci gaba a gun aiki.

Eh ina kwana a ciki mana. Kullum kwana a ciki nake. Can cikin uwaɗɗaka ma, ina kwana a ciki. Ina kwana a ciki. Ina kwana a ciki can uwaɗɗaka ma. Don haka da kullum nan ma na fi kwana a can ciki. Uwaɗɗaka nan nake kwanta, amma bana kwanciya a falo, ni na fi kwanta a can ciki uwaɗɗaka. Siyasa wai na fi jin daɗi a can ciki. Sai sa na ce ko ma mi ake ko sanyi ne ko ruwa ne ko ma mi ake, ni dai ina can ciki. Ba na fitowa waje saboda gwanda in kunna fanka, ko kuma in ma kaina fifita, dan ina yawan ciwo. Ina dai samun gunshan iska, buɗe winduna amma wai dai in kwanta, a waje ina, ina can ina ciki. Ina kwana, kwana, kwana a ciki. Ina kwana a ciki. Toh, ba waje nake kwana ba ni a ciki nike kwana ko da yaushe. Ya fi tsaro. Tsaron lafiya kuma da dukiyanka. Saboda in ba za ka kwanta a ciki ba ka kwanta a waje, za'a samu matsala saboda tsaran dukiyanka, da kuma ma rayuwanka ma gabaki ɗaya da kuma lafiyanka. To ni a gani na gwanda ka kwanta a ciki, ya fi alheri.

A'a ya danganta da abin da zan ci, gaskiya ya danganta da abin da zan ci. Abin da zan ci wanda sai na sa chokali ne ko kuma abin da zan ci wanda sai na sa hannu ne. To in ya danganta da abin da zan ci, abin da zan ci wanda zan sa chokali ne to dole da chokali zan ci. In kuma ya danganta da abin da zan ci da hannu ne to da hannu zan ci. Cin abinci da hannu ko da cokali ya danganta da ka ga kamar mutum zai ci shinkafa dole mafi daɗin ci ka ci da cokali. Mutum kuma zai ci abinci zai ci tuwo irin su miyan yauƙi, ina mafi jin daɗin shi shine ka ci da hannu. Gaskiya, nan saurani na fi son in ci da hannu irin su tuwo, miyan yauƙi amma kuma indai ba miyan yauƙi bane, na fi son in ci da cokali. Toh hakan nake so cin abinci da cokali ko hannu, dama ya danganta da abin da kuke so ka ci ma abincin. Don wani ko da yake ko wani yana da ra'ayi, da abinci bai ci da cokali. Wani kuma za ka ga yana ci da hannu. Koma mai, wanda ya kamata ka ci da hannu da wanda ma bai kamata ka ci da hannu, za ka shi ba. Ruwan shi yana da ra'ayin cin abinci ne kawai da hannu. Wani kuma ko wane irin abinci ne ko ya yake, da wanda ya kamata ya ci da hannu da wanda da cokali shi da cokali zai ci. Shi hakan ra'ayin shi ta zo mai dole ya ci abinci da cokali, ta fi mai daɗi kuma ta fi mai. Toh amma ni gaskiya ni, duka ya danganta. Abincin da za ka ci da cokali ne sai ka ci da cokali, in wanda za ka ci da hannu ne sai ka ci da hannu. Ni ne haka nake raba, ya danganta da irin abincin da zan ci shine zan zaɓa wanda abin da zan sa da hannu ko cokali.

A gaskiya ina son shuka tsirrai. A gida amma gaskiya banda gun da zan shuka, tunda ba gida na ba ne. Gidan da ba naka ba kuma ba ka gun da zaka yi shuke-shuke kuma ba magun shuke-shuke. Amma ina son shuka shukan tsire-tsirrai. Shuka tsire-tsirrai suna da amfani. Akwai wanda za ka iya amfani da shi don kamfanin gaggawa in ka shuka saboda yana da kyau a gida ka dinga shuka tsirrai suna da amfani gaggawa. Gaskiya yana da kyau sosai ka shuka tsirrai suna da amfani. Da wani zai ma amfani, wani tsirran ma kaman magani ne a gunka zai ma maganin wani abu. Akwai abin da wani tsirran kuma da in ka shuka an maybe wani abinci za ka yi wanda ba sai ka siya ba ko kuma kana sauyi ka ɗan ɗiba ka yi amfani da shi. Saboda ba za'a samu matsala ba. To gaskiya ne ina son shuke-shuken tsirrai amma banda gun da zan shuka. Amma dai in so ne dai ina so sosai fiye da yanda ake zaton.

Abincin gargajiyan da nafi so kamar su dambu, dambu, danwake, su rama duk na san su sosai duk acikin abincin gargajiya ne. Ina son su da kuma, da kuma alale da kuma dambu da tuwo, tuwon shinkafa duk ina son su. Du ka yana cikin abincin gargajiyan da nake so. Gaskiya, especially aka dama lettuce ko rama gaskiya ina son shi sosai, sosai. Dare da ni ke abun nan in siya. To ina son su yauwa, amma zogale ma ina cin zogale sosai da kuli. Ina cin waina asami kuli shima da a cikin abincin gargajiyan da nake so ne.

A'a, ni ba na sanya belt kullum. Saboda ni yawancin wanduna na ba masu bel ba ne. Yawancin wanduna na ba masu bel ba ne. Wandon da nake sawa ba mai bel ba ne. Wando ne mai zariya. In ka ga ko jeans ban cika sa jeans ba ballantana in sa bel. Sabida ni kullum ina sa wando ne na roba ko kuma wando mai igiya. Mai igiya da roba duka ma haɗe. So, niɗin haka ne ba na sa bel ba, ban sa das, ban damu, da sa bel ba. Ko kuwa wando mai igiya nake sawa ko kuma wando mai, mai roba. So to, ina da wando mai roba. Bai cika zuwa ma da gidan bel ballantana ka sa bel. To ni ba na sa bel kwata-kwata ma ba ma kullum ba. To zai wuya ka ganni da bel dan wanduna na ba a gun sa bel. Ba na sa bel.

Danganta da yanayin saƙonni, in saƙonni ne wanda za a kawo aiki ko ya danganci aiki, ni kullum ina cikin duba saƙonni ban da lokaci. Ban da sau nawa kake duba saƙonni a aiki. Ina duba saƙonni ba adadi. Duk saƙon da ya kama ina duba shi. Indai saƙo ne ya danganci a gunbin aiki, dole sai na duba saƙon in gani wane irin saƙo ne in duba. To ban da adadi cewa zan duba saƙo sau biyu, sau uku, sau huɗu. Ina kan duba kawai saƙonni ne ko da yaushe. Wainda na san in naji wani saƙo to wani maganan aiki ne kuma duk maganan da yazo maganan aiki bana wasa da shi. Ina duba shi ne. Sai muyi magana akan aiki.

Na fi son kofin ka kofin, kofi ko shayi? Shayi, na fi son shayi. Ba na son wani kofi zan yi ba. Mun saba ma da kofi, ba na fi saba ne da shayi ko da ba shi shayi nake sha. Mun saba da shan shayi ba ko da shan shayi ake bani nake sha kuma shayi nake mu'amala da shi. Wani kofi ba na wani shan kofi. A cikin shayi nake sha. To na fi son shayi ba wani kofi ba. Ni na fi son shayi ba kofi ba. Kullum ni a cikin shan shayi, nake ba kofi ba gaskiya. To baruwa na da wani kofi, ni na fi son shayi. Shayi ya fi mun akan kofi. In a ra'ayina na fi son in sha shayi da in sha kofi. To, wani mananar kofi gaskiya ban ra a yin shi.

Abin da yike cikin muhimmanci a cikin abokantaka shine taimaka majuna. Indai kuna abokantaka ba taimako a ciki ba amfanin shi ya kamata ku dinga taimakon juna. Abin da yafi muhimmanci a cikin ungo abokantaka shine kuringa taimaka majuna. Na biyu shine ku riƙe ma juna amana. Gaskiya muhimmancin ni a guna shine ku dunga taimakon juna. Dan in ba taimakon juna ba, amfanin abokantaka. Amma dai kuna abokantaka, kuna abokantaka ya kamata ku rin ga taimaka majuna yafi kyau gaskiya sosai. Mu abokantaka ku dinƙa taimaka makuna. In baku a taimaka majuna ba shida amfanin abokantakan da kuke yi gaskiya.

Musiya ni bana son. Eh ina son kallon wata da daddare saboda kallon wata yana da kyau da daddare sosai. Ina kallon wata da daddare, zaka ji musiya yana da kyau da taurari ba a sama. So ina son kallon wata da daddare dan saboda yanayin hasken shi da komai. So ina son kallon wata da daddare sosai. Dan so ina son kallon wata da daddare. So ba wani abu bane kallon wata na da daddare.

Gaskiya wayata tana cika ajiya mana, tana cika ajiya. Ba a samun matsala gun cika ajiya gaskiya. Gum waya ko da yaushe tana cika ajiya lafiya ƙalau. Ba a samu matsala ko da yaushe tana cika ajiya. Wadi kai na, ina san da take cika ajiya kullum. Ba a samu matsala da komai da komai. Ko da yaushe ana samun cika ajiya. Ba a samun matsala komai lafiyar shi ƙalau. So haka ake son waya daman miya cika ajiya. So waya na kulle yana cika ajiya. Ba a samun matsala komai na yi da komai. To waya na, ya cika ajiya. Ba a samun wani matsala. Ko da yaushe yana cika ajiya lafiya ƙalau yake gun cika ajiya. Ba a samu matsala. Ko da yaushe yana da cika ajiya. So ba a samun matsala. Waya na yana cika ajiya.

Abincin da ni na fi so? Abincin da na fi so, ina son abinci da yawa da yawa. Sabida duk wani abinci, indai sunan shi abinci, ina son shi. Ni ba na ƙin abinci. Ina, ina son wake, ina son shinkafa, ina son tuwo, ina son doya. So duk wani abinci, indai abinci ne wanda ba guba ba ana cin shi, ni ina son shi sosai. Ba na ƙin abinci. Wani abinci duk ina son su. Ba ama dai kaman inda aka wuce wanda na fi so. Abincin da na fi so shine ma ni tuwo. Na fi son tuwo, tuwon sakwara da miyan egusi a samu nama a haɗa da bala'in son wannan abincin saboda yana mun dadi sosai.

Abin da yake sa ni yin dariya, bai wuce in dinga kallon fina-finan barkwanci. In dai zan kalla fina-finan barkwanci ko kuma wasannin ban dariya. Daga wasannin ban dariya sai kuma fina-finansu. Fina-finansu kuma ya haɗa da na Turanci, na Hausa da na Indiya da na Turawa, da kuma na nan Najeriya fim banda na Hausa. To dai indai ina kallonsu, barkwanci yana sa ni dariya kuma ina jin nishaɗi ko kuma wasannin ban dariya. To wasannin ban dariya ma na sa ni jin nishaɗi kuma na yi dariya. Saboda dama an yi su ne don soboda ka yi nishaɗi ka yi dariya.

Amfani da waya ya danganta da, ya danganta. Zan iya amfani da waya na a ko da wane lokaci, ko da wane lokaci. Waya na waya na baya rabuwa dani wayana yana kullum yana jikina so ba wani zancen ko banda lo adadi. In so da ni kullum waya na yana tare dani. To abinda yake tare da kai, ka ga ba maganan wani adadi ko kuma ga so nawa ko so nawa ko ka zane. So baya da adadi. Ni kullum waya na ina amfani da shi kuma yana kusa dani. So hakan yake, kullum waya na, yana kusa dani. Ina amfani da waya na. Waya na ya zama jikina. Dan lokacin da na waiga na taɓa aljuhuna wayana, na kusa dani. San da na kuma waiga zanyi amfani da shi, sanda na taɓa zanyi amfani da shi. To saboda haka ma baran iya ƙirga so nawa nake amfani da waya ba ko da yaushe, koda yaushe ina amfani da waya na. Ko kuma inasa amfani da shi haka. Wanda yana burge ni ina son shi. Zan amfani da waya na ko da wane lokaci.

Taimakon mutane ya danganta da yawan irin taimako. Wani taimako da sama mai aiki, wani taimako da yayi mai aiki. Taimako da bashi kuɗi, wani taimako da mai hanyan ya samu kuɗi. Taimako da haɗa shi da wanda zai bashi kuɗi na taimako da wanda zai yi mai aiki ya samu kuɗi. Wani kuma ka bashi kuɗin, wani kuma ka taimake shi da aikin. Wani kuma ka taimake shi ka haɗa shi to to ya danganta da irin taimakon da kake so da wanda kuma na gani zan iya. Taimako ya danganta da wanda zan taimako ya danganta da wani irin taimako kuma zan ma wa taimakon. To ya danganta da irin taimakon da kake so da kuma wanda na san ina da shi kuma zan iya ma taimako. To hakan ke taimakawa mutane ya danganta da irin taimakon da wanda kuma ni zan iya taimako.

Mu ba ma amfani da ruwan rijiya. Mu kullum Bohol muke amfani da shi. Kuma ko ruwan famfo ma ba ma amfani da shi. Wanda muka fi amfani da shi ruwan rijiya. Ko da yaushe ruwan rijiya, ruwan rijiya muke, ko da yaushe kai ruwan Bohol. Mun riga mun saba, da muna ma da rijiya amma rijiyan ya toshe. Da dai munyi amfani da ruwan rijiya amma yanzu ruwan Bohol muke amfani da shi ko da yaushe. Kuma har yanzu da shi muke amfani da shi. Mumma manta wani abu ma wai shi ruwan rijiya. Don saboda ba ma amfani da shi kuma. Yanzu da ruwan famfo muke amfa, da ruwan kai ri Bohol muke amfani. Dan ya fi mana mumma fi jin daɗin shi. Muma fa mumfi amfani da shi cikin kwanciyan hankali ba a samu wani matsala. So muna jin daɗin amfani da ruwan, ruwan Bohol. Ba ma amfani da ruwan rijiya.

Hmm gunda nike tofa miyau a ƙasa, a ƙasa in murje da ƙafa ko kuma in tufar a kwata. Yawanci na ma fi tufar da miyau na a kwata. Gaskiya yawanci in ba kwata ne in tufar a ƙasa in murje da ƙafa. Sai da ni ba na san ina tufar da miyau a ƙasa ba tare da na murje shi ba. Gwanda ma na tufar a kwata. Musiyya na fi son tufar da miyau na a kwata. Dan ya zama dole, ban samu kwatabba se in tofar dashi a ƙasa. Amma ai na fi son tufar da miyau na a kwata. Saboda na fi jin daɗin tufar da miyau na a kwata. Ba tare da an samu wani matsala ba. Don wani be san ya ga miyau. To sai sani na fi son tufar da miyau na a kwata amma in ya kama dole sai na tufar da shi a gunda ba kwata ba. Don tufar da shi a ƙasa, a ƙasa kuma zan sa takalmi na in murje shi, in murje shi, in murje shi. Wanda kowa ba kowa bara a ma sancewa na tufar da miyau ba gaskiya ka.

Ina tafiya gurare a ƙafa. Wani sa'an gurare da nake tafiya, in ya kama in ji ya ƙafa, wani in je a mashin. Ya danganta da yanayin nisa da kuma guraren da zan je. Wani tafiyar zan hau mota, wani tafiyar zan hau duk ma yanda ya kama in yi gudu ne in dinga jogin, jogin, jogin, jogin, jogin har in kai gun da zan kai. Wani kuma da mashin zan hau, wani kuma a mota, wani ma bus zan hau. Wani mashin ɗin hawa ne, wani da jogin, wani da tafiya, wani da gudu. Wani ma in ba sauri bane tafiya, a hankali, a hankali, a hankali, a hankali har in kai gun da zan isar da saƙo. Kuma in isar da saƙo lafiya ƙalau. Wani kuma dole kana ji kana kallo dole ka je da mota. In saboda a mota shine mafitan ka da in ba ka je da mota, bazaka iya zuwa ba.

Yawan daki wannan ma ba wani yawa bane ɗakunan mu, ba daki guda biyar ba. Daki guda biyar shine yawan ɗakunan mu. To, sai dai kuma mutanen ciki, mutanen ciki ne suke taɗan yawa amma ɗakuna ba su wuce guda biyar kacal ba. Daga biyar dinnan ba daɗi ba ƙari. To amma dai suna da girma ɗakunan, gidajen suna da girma suna da faɗi. Ba su da wayan ɗakuna amma suna da girma ɗakunan. Gidan kai yana da girma kuma yana da girma manya manyan ɗakuna ne a cikin gidan. Guda biyar ne, guda biyar ne ɗakunan kai guda biyar ne amma gidan yana da girma fiye da inda ake zato. To shi yasa ko da ɗakunan ba su da yawa amma suna da girma kuma ɗakunan ma na da girma gida.

Jure ma, yaji baya mun komai dan saboda ina son barkono ina son yaji. Su yaji da barkono bana samun matsala da su. Saboda ina bala'in son su ina son yaji. Ba cin yaji ma ana daka man ma barkono a ajiye sabida kari in zan ci abinci. Saboda ni ina son yaji. Nika dai ma nike daka nawa saboda ko da kai baka son yaji ni da nike cin yaji kar a cutar da ku ni sai in daka in kara gaskiya ina cin barkono sosai sosai ba matsala bane. Ni kona ina cin barkono da nike ina cin barkono sosai ba matsala. To ina cin barkono yaji ina son shi. Ko min yajin shi abincin ni zai iya ci ba tare da samun wani matsala. Ko wani damuwa ba gaskiya ina cin yaji barkono sosai.

Ina son ice cream fari, me zaƙi, me ice block wanda ba abinda me zaƙi. To dai ina son ice cream blueberry me zaƙi. Ina sha, ina jin daɗi gaskiya. Ina jin daɗin shan wannan ice cream ɗin sosai banda wani matsala da shi. To dai kullum irin shi nake so. Ina so gaskiya, ina shan shi, yana min daɗi sosai. To dai irin wannan abubuwan ni bawani, ina bala'in san ice cream me daɗi, sanyi-sanyi, me ɗan zaƙi-zaƙi. Gaskiya ina bala'in san shi sosai banda matsala da shi. Saboda yana min daɗi kullum sai na sha irin shi gaskiya. Bana wani matsala da shi, ina shan shi sosai. Ko a fiye da yadda ake tsammani ice cream ba, ina san shi. Me blueberry.

Ba na son zama kusa da taga. Ban so ka zama kusa da taga, za ka kare wa mutane shan iska. Dole mutum in ka na so ka zauna kusa da taga dole za ka tsaya ne za ka gaskiya ba na son zama kusa da taga, za ka tsarewa mutane shan iska. Mama umma haske ne da za ka tarewa mutane haka. Ina zama kusa da taga ma ma ba abu bane ma mai kyau gaskiya. Ya kamata ka zauna ne akan kujera ko akan tabarma ko a ƙasa? Daidai zama a ko bakin ƙofa ko zama a bakin taga ba shawara bane. Ni kuma ba na son zama, ba na son zama kusa da taga ko kuma taga. Saboda ni ina ganin zama a irin guraren nan gaskiya ba abu bane mai kyau. To ni ba na zama kusa da taga gasiya. Ba na ma son zama a wurin.

Aaa bokitai, bokitai a danganta. Bokitin fenti ƙananu ne, bokitai na, na wanka, bokitai na wanka, na wanki ko kuma na ajiya, na shan ruwa ko kuma babba na ajiya ana ɗiba ana shan ruwa. Sa kalla dai muna buɗe bokitin wanka guda uku, bokitin wanki guda biyar, bokitin ɗiban ruwa, bokitin ɗiban ruwa ajiye sinkai guda goma. Lim muna da ɗa totaranda guda ɗaya na ajiyar ruwa. Koda kuma bokitin mababbana yane bai da ajiyar ruwa. Gaskiya babu bokitin yake da su amma ina jin daɗin amfani da su. Gaskiya suna da kyau sosai fiye da yanda ke. Masu ƙwari muka ajiye farare na bokitin su na ɗiban ruwa babba kuma baki guda ɗaya shine na ajiyar ruwa. So na gaskiya ajiye bokitai a gida don ka ajiye ruwa. Yawan su ba sa yawa, an dai don ajiye ruwa ne don so da shi ruwa ba a daina amfani da shi. Ko da yaushe ana kan amfani da ruwa, ruwa amfani da ruwa yana da kyau sosai. Gaggara an ajiye bokitai da yawa ko da bakabar ruwa a cikin ruwa yana da kyau ka ajiye su, incase don buƙatarsa in ya tashi, in ya tashi ko sai dai ka ɗauko ka yi amfani da shi. Ba wai sai ka je a lokacin da kake buƙata ne lokacin za ka je ka nema ba. Ya zaman to kana da shi a ajiye ka ajiye. Sanda buƙatan bokitin ya zo sai ka ajiye su da yawa da sanda buƙatan su ya zo dai ka ɗauka ka yi amfani da shi. Kaka ka huta ba ka da wani matsala ko kuma wani damuwa da sai ka je ka duba ko kuma ka je ka siyo a lokacin.